Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Shine gaskiya, riƙon amana da kuma cika alƙawari da taimakon juna. Duk wata abokantaka wadda babu amana a cikinta babu kuma gaskiya sannan babu taimakon juna to bata da wani muhimmanci.